Tambaya ake yi shin me nike ci a wurin aiki? A zahirin gaskiya akwai abubuwa da dama da mutum yakan iya ci a wurin aiki. Amma nikan abinda nike ci a wurin aiki shine gurasa. Gurasa kuwa saboda yana riƙe mutum a wurin aiki da ka ci shi sai dai ka ringa shan ruwa. Gurasa yana da matuƙar muhimmanci a jikin mutum. In ka ci gurasa ka sha ruwa sai ka ji ka nak.

A zahirin gaskiya da na dawo wurin aiki kahin da yamma kafin in kwanta, nakan ɗauko butan shayi in har haɗa in sha shayi domin ina bala'in son shan shayi. Daga nan in zauna in yi kallo idan yi hira da iyali kafin nan in kwanta in yi bacci kafin gari ya waye in tafi wurin aiki sake sabon lallen kwashe gari.

Shintambaya ake, wane irin waya kake amfani da shi? Irin wayar da nake amfani da shi shine iPhone. iPhone waya ce wadda take da daɗaɗɗin amfani sosai. Ana amfani da ita a wurare da dama a faɗin duniya. Ita iPhone waya ce ƙwaƙƙwara wadda jama'a suna so amfani da ita domin ingancinta. Tana da inganci a kamara da sauran abubuwa.

Tambaya ake yi shin wai ko kana sa turare kullum? Lallai sa turare kullum ina yi domin sa turare kullum abu ne mai muhimmin amfani ga jikin ɗan adam. Idan har kana fita cikin jama'a a yau da kullum, sa turare yana da matuƙar amfani sosai. Ina sa shi a kullum kafin in fita.

Tambaya ake so wai kana iya tuƙin mota. Lallai ina iya tuƙin mota domin na iya tuƙin mota. Na koyi tuƙin mota ne daga inda makarantan da ake koyon tuƙin mota kuma na iya tuƙin mota aka ba ni takardun tantancewan da cewa eh lallai na iya tuƙi. Zahirin gaskiya na iya tuƙin mota daga nan har a faɗin Najeriya da wasu ƙasashe.

Tambaya ake shin kana iya aiki a bayan lokaci? Lallai ina iya aiki a bayan lokaci domin akwai ayyukan da idan lokacinsu ya wuce ko kuma lokacin da aiki da kake yi aka tsara ya wuce aka biya ka akan lokutan da ka ƙara wato the extra time to in ka yi aiki a biya ka da wayan nan lokutan.

Yandai yanda nake shawara a wurin aiki shine nakan yi shawara da abokanen aiki na to kuma shawara in ya ƙunshi wanda za ka yi magana da masu gidajen ka sai ka je ka same su ka zauna a yi shawaran da zai tafiyartar da shi ko kuma ya kuma kawo cigaba a wannan wurin aikin naka. Ta shawara dai abu ce wanda yake da matuƙar amfani a duk inda ka sami kanka balle wurin aikinka.

Ai madubai suna da kyau matuka kuma suna da matukar amfani musamman ga mata. Saboda mata suna amfani da madubi wurin kwalliya kwalliya da suke yi na yau da kullum. Akalla a cikin gidan da nike ana samun madubi zasu kai biyar. Ana samun madubi ne a kowane ba ban haya da yake nan a gidajen sannan kuma ɗakukunnan da suke nan a kowane ɗaki akwai madubi.

Launin tawadan da nake amfani da shi shine ruwan baƙi. Yana da daɗi wurin rubutu da kuma kyau a wurin fitar da rubutu da kyau. To ni dai ra'ayina da kuma abin da nake amfani da shi shine baƙin tawada wurin rubutu a yau da kullum saboda yana fitar da aiki da kyau.